Gidan abincin da nafiso shine Chicken Republic. Saboda menene yasa nafison Chicken Republic? Matsayi na ɗan Najeriya. Ba inda bazaka je ba, birni da ƙauyuka zaka iya samun Chicken Republic saboda suna da branches a duk wurare da dama. Kuma sannan zaka samu varieties of plates. Eh varieties abinci kala kala, daban daban, duk wanda kake so. Sannan kuma idan ka kamanta inda su ke farashin su na na kowane kwanon abinci, akwai ɗan sauƙi in ka danganta shi da wuraren sauran gidan abinci. Kuma bancin haka abincin su ga ɗanɗano. Sannan akwai rahusa ga arha. Kuma bancin haka zakaga ma'aikatan su tsab tsab tsab tsab tsab. Tunda dukkan wani wanda yake son dukkan ɗan adam ya kan so inda zai je yaci abinci ya kasance wuri ne mai kyau kuma akwai tsafta. Idan wurin ya kasance yana da kyau kuma wurin na da tsafta to ya kasance masu sai da abincin suma masu tsafta ne. So kaga chicken republic dukka baiyi kasa a gwiwa ba ga dukkan wannan abubuwan ya tanadi komai da komai. Game da ma'aikatan akwai tsafta, game da wurin cin abincin akwai tsafta. Sannan kuma dukka wani abunda za a baka zaka ganshi tsaf tsaf ga ɗanɗano mai daɗi kuma sannan ya kasance ina son abincin su ne. In zaka jera kwana talatin cir kana zuwa wurin su cin abinci, kana siyan abinci iri ɗaya to bazaka taɓa jin ɗanɗanon shi ya canza ba. Za ka ga ɗanɗanon nan dai da ka sani shi ne. Wai kaga abincin su ya rage quality? Ya rage ɗanɗano? A'a ba Chicken Republic bane. Zakaga abincin nasu yanda kasan shi dandanonnan dai haka nan yake bai sauka ba. To kaga wa'annan sune dalilan abinda yasa nake son Chicken Republic a matsayin gidan abinci na. Inda gaskiya ni inda ma ace zan zama wani shimƙaƙƙiran wani babban ɗan kasuwa ni zan ma iya sa hannun jari a gidan Chicken Republic don su ƙara fadada ɗakunan abincin su a birni da ƙauyuka. Birni da ƙauyuka. Ko wane lungu ya kasance ansamu gidan abinci Chicken Republic kuma bancin haka, zan so ace ma su ƙara fadada kamfanin nasu ya kasance har da irin kayan shaye-shaye haka irin su yogurt, irin su ruwa, irin su drinks haka. Gaskiya abin zai matuƙar ba da ma'ana.

Ina wane ni gaskiya kan ba na jure ma barkono mai yaji. Kai yana matuƙar wahalar da ni sosai ba kaɗan ba. Kai ataƙaice ma idan har matana ta mun abinci mai yaji to mun dinga rigima ke nan a ranan. Saboda ba na so kwata-kwata. Akwai lokutan da ma ni saboda ban son abinci mai yaji ko kayan miya zan siyo sai dai in siya kome da kome amma barin sa a tarugu a ciki ba. Sai dai in siyo su tumatur da dukkan soron abun da ya kamata in siyo amma barin sa a tarugu ba. Kuma saboda yajin sosai har ma sai dai in siya tattasai wanda tattasai bai kai tarugu yaji ba to sai sa. Amma wai amma kai ina bana shiri da yaji ko kaɗan. Badan komai ba cikina, ya dunga samun ciwon ciki kenan kuma batun ciwon ciki sannan wurin inna je zagayawa bayan ɗaki gaskiya nakan sha wahala sosai ba kaɗan ba. Kuma dukkan wani mai tattare da ciwon basir to gaskiya ba zai yi shiri da barkono mai a tarugu mai yaji sosai ba. Gaskiya barkono mai yaji sosai ba zai yi kwata-kwata ba zai yi mu'amala da shi ba. Saboda yana ba mai basir wahala sosai da sosai. Kuma duk wanda ya ma gane cin barkono nan gaskiya bai da wani fa'ida tunda me yi amfanin shi ba don ƙanshi bane kawai. Ai baida wani amfanin sai dai ƙanshi kawai. To ka gani amfanin shi dai taƙaddace ne gaskiya. Koda yake wasu sunce yakan sa yakan hana daskarewan jini ko yakan sa jini ya dinga yawo a jikin mutum. To amma dai gaskiya kan gaskiya bana shiri da barkono mai yaji gaskiya.

Allahu Akbar. Kai an taɓo mun inda nake so wallahi tallahi. Gaskiya malamin da na fi so a rayuwa na shine marigayi Sheikh Malam Jafar Adam Kano. Gaskiya wannan malami ne wanda tun da na rasa shi ban ƙara samun malamin da ya, da ya cike gurubi sa a zuciya na ba har yanzu ban samu wani malami kuma ba. Malami ɗaya ne ma yaso ya cike gurbin sa shima kuma Allah yazo ya ɗauki rayuwansa which is malam al adamawi Kaduna. To saboda shi ma abin da ya sa ya so ya ɗan, ya ɗan so ya cike gurubinsa a zuciya na shine siggan yanayin sirgan maganansu, siggan, sirgan maganansa. Yanayin maganan Sheikh Malam Adam, Malam Al Adamawi ya ɗauko kamanceceniyar irin yadda yake magana. Sannan kuma suna da ɗan kusan murya kusan iri ɗaya dan in ma mutum bai san Sheikh Malam Jafar sosai ba, idan ya ji, in ya ji maganan Sheikh Al Adamawi Kaduna zai ce ai Malam Jafar ne. Amma har sai ka san Malam Jafar ƙwarai matuƙar sani za ka iya bambantawa. Gaskiya malamin da aka, da aka taɓa yi wanda na fi so a rayuwa na shine Malam Jafar. Gaskiya tsakani da Allah kuma har yanzu gaskiya, duk sauran malamai dai ina sauraron karatunsu ina dai saurara, ina jin karatunsu, tafsiransu da littattafansu da dukkan wani wa'azozinsu amma kan gaskiya ban da wani malami da na fi so a rayuwa na irin Sheikh Malam Jafar Mahmud Adam. Gaskiya wanda har yanzu gaskiya ban samu wani malami da zai gur, zai rufe wannan ba. Ya Allah ka ji kanshi da rahama, ƙasa ya huta, ya Allah ka haɗa mu a cikin aljanna fiddausi.

Sosai, sosai ma kuwa sosai da aniya. Nakan iya ɗaura ƙulli mana. A'a, Allah na tuba, duk wanda ya yi zaman karkara bai iya ɗaura ƙulli ba. Ai, za a iya cewa ma bai je ya yi zaman karkara ba kan. Na yi zaman karkara fa, na je na yi zaman ƙauye, na je gona. Kaga ko duk wanda ya iya yake zuwa gona dole, dole ko ya ƙi ko ya so dole ya san yanda zai iya ɗaura ƙulli. Saboda kan ɗauko kaya. Na farko akwai ɗauko ƙara. Bacin ɗauko ƙara akwai ɗauko kayan abinci, akwai ɗauko kayan abinci ko masara, ko dawa, ko doya ko dauro duka akwai ɗauko wainnan abubuwan wanda suna bukatan dauri. Kaga kaman ɗauko doya, a sa, a sa doya, a sa, a sa igiya a ɗaure, a ɗaura a kai. Ko kuma dawa, da ɗaddayan ko kan dawa, ayi kokan dawa, ayi dami, ayi dami a ɗaure, a ɗauko a kawo gida. Duka ba wanda ban yi ba. Haka ɗauko ƙara. Karan da za a ɗauko maybe ko za a yi shinge ko danni ko kuma a yi bukka wanda za dinga ɗan ajiye kayan abinci ko kuma a yi shinge wanda muke kiran shi katanga. To dukkan wannan abubuwan nayi su to kaga ko dole mutum ya yi dolene ace na koyi, na koyi ɗaura kulli. Duka ba wanda ban iya ba, na iya ɗaura ƙulli, na iya kwance ƙulli saboda zaman karkara da na yi. Ai duk wanda ya yi zaman karkara tabbas zai iya ɗaura ƙulli.

So biyu ne muke yin taro a mako. Shine ranar Asabar da ranar Lahadi. Ranar Asabar taro ne wanda muke yi na abokanai, na kungiyan mu, na abokanai nai, da kamai. Sannan ranar Lahadi taro ne wanda muke yi na family, na ƴan uwa a gida. Taron da muke yi da abokanai ranar Asabar, babbar ma'anarsa, ma'anan dalilin wannan taron da muke yi shine mun haɗa kai ne don taimakon, dant dan taimakon kai da kai wanda ya kasance cewa tun da ana abokantaka ya kamata a ƙara haɗa kai saboda, saboda, saboda taimakon kai da kai. Kowa idan, idan taro ya in sha'ani ya taso mai, misali kaman ɗaurin aure haka ko wani abu ko rashin lafiya to kasantuwan wannan ƙungiya da muke dashi za a ba, za a fi ba sa kulawa sosai da sosai. Kuma sannan kowa zai sami labarin don a samu a ziyarce shi, a kai masa ɗauki. Kum na murna ne a taya shi murna in na taro ne in wani abu ne na bakin ciki a taya shi bakin ciki. Kuma kasantuwan haɗin kan zai sa a kowane lokaci ana ziyartar juna, ana sanin halin da juna kowa ke ciki. Sannan taron da muke yi na family kuma shine wanda muke yi ran Lahadi. Wannan shi kuma na iya, iya family ne kaɗai. Iya ƴan uwa ne kaɗai wanda su suka haɗu da dangin uba, da dangin uba wanda aka haɗu, aka haɗa kai domin taimakon juna don taimaka ma familin ya ɗaga ƴan uwa, taimaka ma ƴan uwa don ci gaban ƴan uwa da ƙanne kuma masu tasowa yanda za a kula da su, a ɗauke nauyin karatunsu ga hannun iyayenmu tun da ƙarfi ya fara ƙarewa. To dalilin abin da yasa shi kuma wannan muke wannan taron kenan na family.

A'a sosai kuwa ina kallon inuwana mana. Ina kallon inuwa na sosai, ah, a nikam a matsayina nama wannan ehm kamar. Ai duk musulmi misali in har ba ka da agogo kuma sannan kana so kaɗan auna lokaci, ance kayi amfani da inuwar kama. Yanzu kaman misali, sallan azahar da la'asar so an nuna mana an ilmantar da mu yanda za muyi amfani da inuwarmu sai mu gane cewa lokacin sallan azahar yayi ko kuma sallan la'asar yayi. Wato muna gane hakane idan har inuwarmu ya kadance ta tsaya a daidai bata bar jikinmu ba. Yauwa sannan rana ya zo da ya ɗan gota kanmu kaɗan, ya ɗan gota tsakiyan kanmu kaɗan sannan inuwarmu ba tana ɗan guntu tana gudun mu. So ka ga-- zaka yi amfani da inuwan ka ka gane lokacin sallan azahar haka kuma laasar. La'asar akace mu tsaya, sumbal mutsaya a miƙe inhar muka ga inuwarmu a ƙasa data kwanta a ƙasa. Mu kaɗan yi estimating tsawonta muk gane cewa tsawonta yayi daidai da tsawon mu a estimate haka a takaice to lallai ance ma la'asar ta yi. To ka ga dalilin haka kuwa? Lallai kam ina kallon, ina iya kallon inuwa ta tabbas kodan wa'annan dalilan guda biyu sannan kuma shine ma kawai babban dalilin gaskiya.

Nakan share gida sau biyu ne a rana. Idan na tashi da sassafe kafin na je aiki, nakan ɗauki tsintsiyar bacin na riga sallah asuba, nakan ɗauki tsintsiya in share gida. Sannan sai in fita wurin aiki in shi shirya dukkan wani shiri da zanyi. Su abinci da wanka sannan in tafi wurin aiki ina dawowa kuma da yamma, suka santu wanƙura da ɗan wasu abubuwa haka. Nakan ɗauki tsintsiya ma kuma in ƙara share gida, in ƙara share gida saboda tsafta yana ɗaya daga cikin abu mai matuƙar amfani da muhimmanci.

A'a, gaskiya bamu da Wi-Fi a gida. Dalili kuwa shine gaskiya ni ya kasance na fito ne daga gida, gidan da ba su da irin galihu sosai. So gaskiya bamu da Wi-Fi a gida. Dan ka lura duk gidan da za ka ce suna da Wi-Fi gaskiya. To gida ne wanda za ka ka ce wa suna da ɗan galihu haka, suna ɗan arziƙi haka. To dalilin abinda ya sake nan gaskiya gidanmu bamu da Wi-Fi a gida.

Ai kam muna da botukai a gida za su kai kaman guda takwas botukan da muka da su a gida. Umm, kaman ɗakin mu akwai guda biyu. Ɗakin mahaifiyar mu tana amfani da kamun guda uku. Eh, in ban manta ba. Sannan kuma a bayi akwai guda biyu. Sannan akwai wanda aka ajiye kusa da rijiya guda ɗaya. Don da shine zai bada guda takwas. Botukai dai ana amfani da botukai guda takwas ne gaba ɗaya a cikin gida.

Am ina shaƙata lokacin hutuna gaskiya na farko in karanta labarai don ka karanta labarai irin kanun labarai haka nakan karanta su yakan sa in ɗan samu annashuwa. Sannan kuma idan ina hutu dukkan wani abu da ya ɗan shige mini duhu na kasa fahimtansa da ya kasance ina cikin hutu. Na ɗakko tunanin a cikin ƙwaƙwalwa na ya kansa na tuna abin gaskiya kuma in gane shi in fahimce shi in abun da ya shiga mun duhu ne sai ya ga ya wurwure mun kai na samu haske a kansa. Sannan bacin haka nakan ɗan so in kalli ƙwallo ƙwallon ƙafa ya kaɗan sa in ɗan shaƙata, shaƙata lokacin hutuna da shi ƙwallo haka yauwa da kuma irin karanta newspaper haka duka shi ma nakan ɗan shaƙata da shi a lokacin hutu.

Eh sosai, mukan samu horo kan sosai a wurin aiki. Saboda ai ilimi kaje koyar ka koya, ba ma kamar mu da aka ɗauke mu a matsayin sababbin ma'aikata waɗanda suka fito daga makaranta. Wanda mu programme da muke yi shi yanayin ɗaukan aikin mu da aka yi wa ya kasance mu mun je koyon aiki ne amma kuma muna aiki. Me nike nufi da mun je koyon aiki muna aiki? An ɗauke mu ne a matsayin ba wai ma'aikata masu wanda suka san aiki ba a'a, an ɗauke mu ne a matsayin ma'aikata wanda za'a koya ma aiki sannan su cigaba da aiki. Kaga dalilin haka ana bamu horo sosai.

Eh ina amfani da shi. Dalili ina amfani da kunnen waya, dalilin da yasa nake amfani da kunnen waya nakan yi amfani da shi saboda jin magana, hmm saboda jin magana.